Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Kayan ciye-ciye da na fi so shine irin su zogala har ma da irin su barkono da tafarnuwa, saboda suna inganta jikin mutum da kuma lafiya. Shiyasa nake son su matuƙa har ma da ma kayan fruit wanda ake ce ma kayan lambu saboda su ma akwai daɗi matuƙa.

Kana koyan wata yare? Eh mana ina koyan wata yare kaman yare da muke ce ma harshe na turanci domin shi yare ne wanda ko da ace ba naka ba za ku haɗu da mutane a makaranta wanda in dai har ka iya sa za ku ringa tattaunawa domin gabatar da abubuwa shi yasa nake.

Kana iya hawan keke? Ina iya hawan keke domin in yi abin da ake ce ma exercise, in motsa jiki. Domin motsa jiki yana daga cikin abin da zai sa jikinka yayi kyau. Har ma ka ji shi yana maka daɗi. Don haka nake son motsa jiki. Haka zalika. Kullum da safe nakan fita motsa wannan jikin domin in samu ƙarin lafiya da kuzari. Don haka bana fashin wannan motsa-motson jikin a kullum, duk ranan duniya. Haka nake.

Kana iya yin iyo, ina iya yin iyo kaman a ce ma in mun je rafi ko kuma kogi wanka. Domin wannan yin iyan yakan sa ni a wani yanayi wanda ba zan taɓa iya mantawa ba. Saboda indai shi aka ce ka sami kanka a irin wannan gurare, dan kana so ka kama kifaya ko kuma kai su inda har ba ka iya wannan iyo ɗin ba. Za ka haɗu da ƙalubale gurin kama su ko kuma yin tarko dan akan iya samun matsala. Wannan kwale-kwale da kuka hau ko wani ma abu wanda zai sa kuna yin aikinku na cikin wannan ruwa shi yasa yana da martaba.

Kana iya siyan yaz, kaya a yanar gizo. Ina iya siyan kaya a yanar gizo domin siyan kaya ne mafi sauƙi wanda zai zo ya same ka har in da kake. Kama daga gurare mabanbanta ƙasashen duniya wanda in dai haka sai wa'inan kayakin kana so na zai zo gida ya same ka. Wannan business ne wanda indai har kana yin ta tana da daɗi matuƙa har ma irin wa'inda baka saba alaƙan kasuwanci da su ba zakayi da su domin wannan kayan naka ya zo gare ka. Don wannan abin za ka ga ya birge ka sosai sosai kuma gashi ka yarda da su ne kai.

Kana sanya safa kullum? Nakan sanya safa amma ba kowane lokaci ba. Domin akwai sanda za ka ga indai har ka sa wannan safan ba zai maka yanda kake so ba. Shi ya sa nake da wannan ƙoƙarin tantance a daidai irin lokacin da ya kamata, ace nayi amfani da ita don kare jikina daga yin datti ko kuma yin abin da ake ce ma tsafta. Shi ya sa za ka ga masu kula da ƙafa ko kuma.

Wane irin kiɗe-kiɗe kake son ji? Irin kiɗe-kiɗen da nake son ji sune kaman irin kiɗan da ya shafi gargajiya na wannan da muke ce mawawa yaren mu al'adan mu kuma Hausa. Wannan kiɗan gargajiyan yana da matukar kyau kuma ya samo asali ne daga wannan harshe namu wanda muka fi sani da Hausa. Don kuma mu kan yi shi ne kaman an tashi wasu shagungula na biki ko kuma wani abu wanda zai nishaɗantar da al'umma shi yasa ina matukar sonsa. Yana matukar burge ni. Don haka nakan ji kawai hakan nan ina zaune babu abin da nake yi a gida, nakan kira abokanai na in tambaye su shin ko da wani gurare haka inda ake yin wannan kiɗe-kiɗen domin mu je mu tabbatar da mun kasance a irin wannan gurin ko kuma ma abin da muke ce mawa.

Menene yake sa kayi dariya? Abun da yake sa ni in yi dariya suna da yawa. Kawai ni nakan duba menene aka yi ko kuma menene za a yi. To irin wannan abubuwan komai yana iya saka dariya in dai har ka san cewa kai da kanka akwai abin da yake saka nishaɗi, akwai abin da yake ɓata maka rai. To kai da kanka in ka tantance wa.

Wane wasa kake son yi? Ni irin wasan da na fi son yi, na fi son wasa irin na ƙwallo da kuma wasan da ake ce ma table tennis. Wa'yannan wasane guda biyu wanda in dai har kana buga su koyaushe zaka ringa kasancewa a daidaito da kuma samun nishaɗi. Don yin su yana da matuƙar mahimmanci ace kawai kana zaune a guri ɗaya ba kayin komai matsala ne ko kuma kana mayin wani abun ne mai mahimmanci. Ya kamata ace akwai abun da ka tanadam ma kanka na wasa wanda in kana yi zai ringa saka nishaɗi, yana ɗauke maka zaman kaɗaici da kuma.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Wayana ina amfani da ita da yawa a rana saboda ba zan ce wai kai tsaye ga yanda nake amfani da wayana a rana ba domin tana kasancewa ne. Dan ban san iyaka yanda nake amfani da wayana ba, tunda komai da nake yi akan wannan wayan nake yi, duk abin da nake yi ina yin sa ne da wannan wayar. Don haka nakan duba ne na gani a daidai lokacin da ya kamata na yi amfani da ita. Akwai wani abu da yake tafiya ko kuma babu ko kuma akwai wani sabon al'amari wanda yake.

Yaya kake jagorantar mutane? Inda nake yi don in jagorantar mutane shine in tabbatar da cewa waɗannan mutanen mun samu kyakkyawan fahimta da su. Baci mun samu kyakkyawan fahimta da su kuma mu ga aikin da muke yi da su. Kowa ya tsaya akan abin da aka bashi. Domin in dai aka ce kana samun matsala na yau da na kullum da waɗanda kake jagorantar su, za ka sami babban matsala. Nan da nan za ka ga abubuwan basa tafiyan ma saiti.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina yin karatu kafin na kwana saboda a daidai wannan lokacin dukkan wani tunani ya fita a kaina to in ne wannan karatun yakan sa in fahimta sosai. Bacin ma fahimta nakan samu kuzari. Wannan abin ya zamani na zamashi saboda daidai lokacin nan na fi son ma in yi karatu.

Kujerun ku suna da daɗi? Kujerun ku suna da daɗi? Yeah, kujerun mu suna da daɗi domin indai har ka saba zama a su bazaka so a ce ka zauna a wata kujera ba. Dan ingantasu da aka yi a irin kamfanonin da suka fi irin haɗa iya kujeru ne. Nanne muka nemo waɗannan kujeru. Dan ganin mun samu wadatuwa da kuma abin da ake ce ma kyakkyawan fahimta da kuma mu ma.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi idan ya na samu wadata ko kuma na samu wasu ƴan kuɗaɗena. Wando wa'innan kuɗaɗen ba za su hana ni in yi dukkan abin da nake da buƙata ba. In na yi, nakan cire ma wani percentage a cikin wannan kuɗaɗe domin in ajiye don ɗinka tufafi. Saboda yau da kullum kullum kana amfani da tufafi guda ɗaya ko biyu ko uku. Yau da gobe za su gaji saboda yau da gobe kayan Allah ne. Shi yasa nakan ajiye wannan kuɗaɗe domin irga wannan kuɗaɗen tufafin in je in siyo su a kasuwa don in ba ma tela ya faffasa min su ya ɗinka min su saboda in sanya su a jikina don ganin na yi himma.

Na tauna goro? Eh, nakan tauna goro lokuta da dama. Kaman a ce in ina da buƙatan bakina, taste din shi ya gudu ko kuma a ce zuciya na tana tashi. A wannan lokacin nakan garzaya kasuwa ko kuma in je gidajen da na san suna da ma'amala da wannan goro, da in nemo shi don in zo in tattauna shi don in samu wancan waraka da nake fama da shi, shi yasa bana wasa da al'amarrinsa ko dai.

Yaya kake sasanta rikici? Yanda nakeyi in sasanta rikici shine nakan yi duba ne izuwa akan yanda rikicin ya faru ko kuma ya kasance sai in yi kokarin in nemo wainda suke kan yin wannan rikicin dan ganin mai ya haɗa su. In na ji mai ya haɗa su sai in basu shawarwari, in ba su abin da let's say ace wannan da wannan suna rigima ne akan wannan yana bin wannan bashi abin da nakan fara kallo shin wanda shi ake bin wannan bashin yana da kuɗin da zai iya biyan wannan. In yana da shi to in bai da shi to shi ma sai in duba in ga me ya kamata. In dai ni kuma a lokacin ina da wadatan da zan iya biya, zan iya turawa a jikina don in bashi in sallame shi na san an riga an gama da wannan issue ɗin. Haka nakan yi gaskiya.

Kana son cin abinci a titi? Ni dai bana ƙaunan cin abinci a titi saboda ba ka san wanda zai iya zuwa ya gitta ba. Ace kawai kana kwasan girki shiyasa na fi son ace na ɗan ɓoye kaina in suturta kaina don in samu in ci swalo. Don haka a koda wane lokaci nake so in dai ko a bakin titi ne na je na siyo abinci, na kan yi ƙoƙari ne in dawo gida in zo in fake don in ci wannan abincin saboda ba ka san wanda zai iya ganin ka ba a kan wannan titin in ka ce za ka ringa cin abinci.

Kana sanya tabarau a ido. Nakan sanya tabarau a ido kamar irin wannan lokaci da muke ciki, saboda lokaci ne wanda zaka bar hanya ko kuma ka bi babban hanya. Kana kan abin hawa nan da nan ka ga idon ka yai ƙura ko kuma ka ga wani abu da muke ce ma tsakuwa ya fyaɗa maka ido. To, irin wannan lokaci ne nake yi ƙoƙarin sanya ka wannan tabarau domin guje wa wayancan abubuwan. Don haka, don ban iya cewa ma zan iya zuwa wani guri mai nisa ba tare da wannan tabarau ba domin inganta tafiya.

Yaya kake shirya ayyukanka? Wannan tambayan an daɗe ana min ita. To ni dai kama yadda nake ta faɗi ina ƙara faɗi ma yanzu ma haka zan ƙara faɗi yanda nake yi in tabbatar da ayyukana sun zama shiryayyu. To mutane ne da yawa wanda za su iya zuwa su kawo ma aiki. Wannan aikin da aka kawo maka za ka tsara cewa yanzu in na fita wannan aiki zan ce ma yaran aikina da ni kuma matsayina na oga ga yanda nake so ku min wannan aikin, ni kuma ga inda zan je in kama. In kai ka je can ni ma na je can to za mu raba ayyuka kuma mu gama aikin nan akan lokaci yanda kowa da kowa zai yi abin da ya kamata ba tare da shan wahala ba. Dan in ka ce wa za ka haɗa ma za ka yi wannan aikin kai kaɗai zai zama cewa kai ka wahala kuma gashi aikin ba za a yi shi yayi kyau ba. To ba mu wasu dama da za su zo su taya ka wannan aikin shi zai sa aikin ka ya ringa tafiyar maka yanda ya kamata shi ya sa nake ƙoƙarin cewa na ga na samu wanda za su zo su taya ni wannan aikin ya tafi.

Kana kunna tsarin bature, eh mana nakan kunna lokuta da dama domin in san da cewa wannan tsarin baturan da kuka gan sa yana mana abin da muke da baƙata. A dodai lokacin da muka so ya mana shi yake mana shiyasa muke amfani da shi don cimma manufarmu da kuma tsarin da yake so ya mana a irin ko wanne lafazi da kuma harshe har ma i zuwa abin da baka taɓa tsammani ba shiyasa za ka ga muna bada goyon baya bisa ɗari don tabbatar da ma abubuwan da za'a yi su a nan gaba sai ya fi na wanda aka yi a bayan nan.

Nawa takalma kake da su? Takalman da nake da su a yanzu presently ba su da yawa ba, su wuce guda biyu ba. Da su nake amfani, nake ma'amalana na yau da kullum. Shi yasa muke ta addu'a Allah ya ƙara mana fatayi domin mu nemo wasu kala-kala daban-daban a ce, yau ka sa wannan gobe ka sa wannan. Domin samun matsalan ɗaya, don an ce abu indai kana da shi da yawa to zaka ga abun yana maka yanda kake da buƙata ko kuma kake ƙauna saboda wadata. Ta shi zai sa wancan da wannan za ka ga ka daɗe ba su samu damuwa ba. Don haka nake son a ce ina da wasu abubuwa ma wanda za su tafi yan min da komai da komai.

Kana iya dafa abinci? Na kan iya dafa abinci sosai ma kuwa dan dafa abinci wata rana za ka iya samu lalura ta kama matarka ko kuma ace ta tafi wani anguwa in dai har baka iya dafa abinci ba abun ba zai maka daɗi ba ko kuma in ce ba zai ma ma kyau ba. Don haka duk wani wanda ka sani namiji ko kuma wata mace ma ace baki iya dafa abinci ba ke kenan an sangartaki sai dai 'yar aiki ko kuma mamanki ko kuma wata dai ace tana dafa miki. Wannan bai yi ba. Ya kamata ace mutum ya.

Kana yin barci da rana? Nakan yi barci da rana squ tari da yawa amma kuma gaskiya ban cika yin sa ba domin yanayin ayyukana. Dan barcin rana dai ma ni yanzu gaskiya in dai ba wai wani damuwa ba ko kuma ace babu wani abu da nake yi. Bana yin sa, ba sa a cikin jadawalin da nake aiwatarwa a ko da wana rana to. Amma yanzu sabida wata rana zaka ga ta zo maka ba abunda kake kana danna waya kawai sai ka ji bacci.

Kana duban kalanda kullum. Nakan duba kalanda kullum saboda in san cewa yau ga ranar da muke ciki ko kuma ace yau na san cewa ga watan da muke ciki da kuma abin da muke ce ma shekara. Domin duk wanda bai da wani tsare-tsare na shi na kullum kullum, duk da cewa ka san itan rayuwa kana taka ne Allah na nashi. Nasane gaskiya to amma dai yana da kyau ace mutum yana lissafa abubuwa masu muhimmanci wanda za su iya tinkarosa a gaba domin ya samu ya magance su. Shiyasa nake gogarin kullum kullum in je in duba ta don sanin gobe da kuma jibi har ma da lokacin da kake. Asan da kaje kai wannan duban kuma baya ga haka wannan duban za ta zama tana da matuƙar tasiri a rayuwarka. Dan a yanzu yanayin zamanin da muka shiga za ka ga akwai wanda da dama kawai dai suna yin abun da suka ga dama ne a rayuwa. Babu ruwansu da wani al'amuran da ya shafi yau da kullum kullum. Ba cin kuma akwai abubuwa wanda in ka tsaya ka kalla a irin wannan yanayi da muke ciki in dai wai mutum bai bin wannan.

Kana mike jiki da safe? Nakan mike jiki da safe, saboda wannan shi mike jikin da zaka yi, zaka samu training. Wannan training ɗin kuma da kake samu a jikinka zai ƙara maka lafiya. Bayan ga lafiyan da zai ƙara ma, za ka ga jikinka ba za ka ringa yi wa kasala ba, saboda shi kasala a koda wani lokaci za ka ringa samun kanka a cikin wani yanayi wanda kai kanka ba za ka ringa jin daɗinsa ba, ko kuma ka samu jikinka ya mutu. Wannan abin yana fama da mutane iri-iri, daban-daban, har ma takan zamamma kamar ciwo. Shi yasa za ka ga, a koda wani lokaci nake so ya zama ina jin kuzari, ina ji na daidai yanda ya kamata.

Kana cin salati? Ina cin salat a cikin abinci saboda wanan cin salat din yana bani daman da zai sani in ci abinci da yawa. Dan aka ci abinci babu wani kayan yaji ko kuma wani kayan yanke-yanke irin su salat da kuma wani ganye ko kuma ƙwai da wasu naman maki haka. Bana cika jin daɗin cin sa saboda da na ci ɗan kaɗan zan ji ya fata min a kai bana buƙatan ma na ci. Amma da zarar aka ce akwai irin waɗannan kayayyakin yajin ko kuma kaya ne irin su wannan ganye-ganyen gaskiya, nakan iya zagewa in cin maka abinci yanda ya kamata. Dan haka ma ne a koda wani lokaci za ka ga inda har an kawo min abinci babu irin waɗannan kayayyakin ganye-ganye nakan yi kawai dai sai dai in yi cin wannan abincin na dole kuma cin wannan dolen da zan yi shi kawai dai babu yan da na iya ne. Amma indai akwai inda zan yi gaskiya, di yanda zan yi sai na yi, iya bakin ƙoƙari na, danganin na nemo wa'incan kayayyakin don in samu in ci wannan abincin a cikin tsanake da kuma ya kai min.

Yaya kake jin hayaniya? Yanda nake jin hayaniya domin mu yanayin anguwan da muke ciki environment ɗinmu, zaka ga akwai mutane da yawa to in dai akwai wannan mutane da yawa, ɗin za ka tarar da cewa ana samun lack of wasu abubuwa, wasu za su je gurin aiki, wasu ba za su je gurin aiki ba to a wannan yanayin da kuka tsinci yanayin anguwan nan na ku za ka ga ana samun ƙalubale kala kala. Yara su yi ta ifa-che ifa-che, wancan na caji, wancan na yin kiɗa, wancan na abu kaza. To wannan hayaniyan gaskiya dai sai dai ba yadda ka iya za ka ringa jin ta amma dai in dai akwai inda za ka magance ta za ka iya bakin ƙoƙarinka. To amma saboda yanayi ne ya kawo hakan kuma komai da lokacin sa sai dai ka yi haƙuri don gudanar da abin da ya samu. Dan in ka ce wai komai saya maka setilen don ganin ka yi wasu abubuwa, gaskiya dai ba za ka yiwu ka yi wannan abubuwan ba. Domin ita rayuwa babu ruwan ta, duk yadda ta zo maka da wani ƙalubale hakanan za ka yi haƙuri ka anshe ta don shi komai da ka ganshi ɗan haƙuri ne. In dai ka yi haƙuri zai zo ya wuce har ma ka je matakin da ba kai tunani.

Kana duba daftarin kuɗi ko da wane lokaci, Eh mana ya danganta da irin yanayin abun da ka samu ko kuma in ce, ka inganta domin ka samu abin da kake da buƙata har ma ka samu kuɗaɗen da kake so. Don haka dole ne ka ringa duba daftarin, saboda samun wannan buƙata naka.

Wane launin bango gininku suke? Yanayin launin da bango gininmu suke gaskiya dai kam ba abin da za mu ce sai Masha Allah za ka ga akwai launuka kaman guda uku kaman yanzu gidan mu za ka ga akwai launi na bango da za ka gan shi ruwan ƙasa da kuma kalan da muke ce ma kore har ma da ja. Waƴannan launuka ne wanda za ka ga suna ɗaukan hankali har ma ka ji kana da sha'awan kai ma ce ina ma kai ne ka yi irin su to amma kuma komai ɗan tsanake ne ka bi shi a hankali lokaci zai iya kai ka dama ka samu irin wannan amma fa'in ka yi haƙuri ka bi komai a sannu.

Ya ya kake amfani da data aiki da rayuwa? Shi wannan yaya kake daidaita aiki da rayuwa? In baka daidaita aikinka ba, ta ya ya rayuwarka za ta tafiin maka yadda kamata ka ringa yin ayyuka da abubuwan da suka shafi na yau da na kullum kullum. Dole sai ka daidaita aikinka. Shi ne rayuwarka za ta inganta ta tafi maka yadda kake so, yanzu in kuka duba a yanayin yadda muke ciki na yanayin yadda halin da muka tsinci kanmu yanzu a ce kana ma da abin yi ma ta ya ya ka ma ƙarake balle a ce ma bama ka da abin yi to ta ya ya rayuwarka za ta inganta. Shi yasa gaskiya akwai matuƙar ƙalubale irin wannan zamanin da muke ciki gaskiya sai mutum ya yi taka-tsantsan sosai matuƙa saboda yanayin abubuwa in ka ga yadda suke tafiya ko kuma gudana gaskiya dai babu abin da za a ce sai dai masha Allah mun godewa Allah saboda duk halin da ake ciki zaka ga bai bada duk zaka ga duk halin da ake ciki yana bada yadda za a yi kuma abubuwan dai da ake yinsu ba fasawa aka yi ba ana yin su har yau da kullum kullum har yau da gobe.

Kana iya amfani da kamfuta? Eh, ya danganta amma gaskiya ni dai ban cika amfani da wani kamfuta ba saboda ne kamfuta basa daga cikin tsarin abubuwan da nasa zan ringa amfani da su. Na fi so in yi amfani da wasu abubuwa wanda za su mayar mun da makwafin wannan. Domin hakan ne zai bani daman da ka san kowa shi da ra'ayinshi a rayuwa. Kai in ka ce za ka je Kano ka bi ta hanyar gabas, wani shi in ya tashi zai je wannan garin zai ce ta hanyar kudu zai bi. Kuma duk dai guri ɗaya za a je amma kuma kowa salansa daban ne saboda ita dama rayuwa. Za ka tarar da cewa kowa da irin jarabawar da yake fuskanta kuma ka ga tunda kowa da irin jarabawar da yake fuskanta ba jarabawa ɗaya bane ka ga amsa ba zai taɓa zuwa ɗaya ba. Don haka kowa hanyar da za ta fi ɓulle mai shi zai bi don samun nasarar da yake so ya ci.

Yaya kake tafiya wurare? Yanda nake in tafi gurare shine kamar yadda Allah ya hore min ƙafa, ya hore min abin da zan taka in je ko kuma ƙarfen hawa. Nakan yi amfani da su dan isa wannan guraren saboda in je in yi abin da ya kamata. Shi yasa za ka ga komai da komai yakan tafiyan mun yanda ya kamata. Dan fa ni a kowani lokaci gaskiya ina da buƙatan ace. Na je guri da ƙafa ba ma wai da ƙarfen hawa ba. In dai wannan gurin ba wai yana da nisa ba ne. Domin hakan ne kan iya ba ni daman samun yin training, in yi exercises jikina, in ƙara samun lafiya da kuzari. Don haka nakan yi amfani da wannan yanayi don.

Kana ci da cokali ma ana cin abinci da cokali ko kuma da hannu. Gaskiya dai ni na fi son in ci abinci da hannu saboda cin abinci da hannu yana da albarka ba kaman da cokali ba. Dan za ka ga in dai kana cin abinci da hannu za ka ga za ka ƙoshi da wannan abincin kuma ba a cika jin yunwa ba. Shi ya sa na fi so in ci wannan abincin da hannu kuma ba ma iya wannan kaɗai ba. Za ka ga Manzon Allah Sallallahu Ala shi ne muke kwaikwayo da shi, shi ne abin koyon mu. Sunna ce mai ƙarfi. Cin abinci da wannan hannun shi ya sa na fi ƙauna. A ce na ci abinci da wannan hannu ba wai da wannan cokali ba gask.

Kana iya amfani da matashin wuya? Nakan yi amfani da matashin wuya domin sauƙaƙa ma kai na yanda in na kwanta zan dinga jin daɗi ina jin kwanciyar nan bangaji da ita ba. Gaskiya kam wannan matashin wuya yana da matuƙar mahimmanci kama ma a ce wuyanka bai cika ma daidaituwa ba, inda har kana sa shi kana amfani da shi za ka samu sauƙi ka ga,

Musabaha da mutane kuma naga ansa musafaha to mana musabaha kenan watan gaisawa kenan. Ina gaisawa da mutane don wannan musafahan da nake yi da mutane gaskiya kam yana da kyau sosai sosai saboda za a ce kai wannan ɗan kirki ne saboda shi mutanen da kake ganin su rahama ne a kowane lokaci kai ƙoƙarin ka kyautata mu'amalarka da mutane to musafahan nan ma.